Eh, an haife ni a wata na farkon shekara, wato wata na Janairu. A wannan wata aka haife ni. Akwai ƙanina kuma wanda aka haife shi a wata na ƙarshen shekara, wato wata na Disamba. Wannan sune watan da aka haife ni, wata na farko na farkon shekara, wato Janairu, shi kuma an haife shi a wata na Janairu, na Disamba.

A'a ban cika duba kalanda ba kullum. Akwai ranaku dai da nake duba kalanda. Am, akwai wasu ranakun da akwai abin da zanyi sai na, sai naje na sa alamar sanarwa da zai taimaka min wurin sanar da ni cewa ranar yayi, kar na manta da wannan rana. Amma ban cika duba kalanda ba kullum.

Ina tofar da miyau ne a waje inda akwai ƙasa. Ina tufar da miyau sai na, wato aynishin, na sa ƙasa agun ko kuma a banɗaki, um, ina tofarwa sai na sa ruwa ya, ya wuce da wannan miyau un saboda ba kuwa bane yake, irin, yake so, um, ba kuwa bane in ka tofar akwai wanda ba sa jin daɗi wanda za su ji kamar ƙazanta ne. Sai in ka tofar sai ka sa ƙasa a gurin kaɗan rufe shi. Ina tufar da miyau a waje ne.

Ahn, ina amfani da tsintsiyane, tsintsiyan kwakwa wurin share gida ko kuma dai wurin yin wasu abubuwa, sabida yafi ƙarfi, yana da matuƙar ƙarfi, bai cika kakkaryuwa ba. Amma akwai wani guraren da a cikin gida, ina amfani da tsintsiyan laushi ne sabida tsintsiyan kwakwan ba zai share wannan gun mai kyau ba. Za ka yi amfani da tsintsiyan laushi ne wurin amfani da wannan share gun da za ka yi, sabida ya share ma gun mai kyau.

Ina wanka sau uku a rana, da safe da kuma rana, da kuma da dare. Wani lokacin ma yana fin haka, ina yin wanka akai-akai, ko irin musamman in na ji zafi, wani lokacin ma zan ji kowai, ya kamata in shiga na ƙara yin wanka, saboda ina son na, jikina ya kasance a tsaftace, ba tare da wasu datti ko wasu cututtuka ba. Yana da kyau ana yin wanka akai-akai.

A ga, ban cika son ɗaukan hoto ba saboda wani lokacin zanji bana ra'ayin ɗaukan hoto, wani lokacin kuma zanji nine nake son ɗaukan hoton. Aƙwai lokuta da dama abokanaina zasu ce mu nazo mu ɗau hoto amma zan, zance a'a ni bazan ɗauka ba saboda ni ban cika son ɗaukan hoto ba. Aƙwai lokutan da kuma za'ayi abubuwa na nishaɗi, zanso mu ɗau hoto saboda ajiye tarihi.

Umm, ina son bada kyauta wanda aka bada kyauta ne amma inka bada kyautan, ba kowa bane yasan ka bayar. Tsakanin kane kawai da wanda shi ka bawa kyautan. Kyauta ne wanda iyaku biyu kukasan, umm, wanda yayi kyautan dashi wanda yayi kyautan da kuma wanda ya karɓi kyautan. Nafi son irin wannan kyautan kyauta na sirri, kyautan da babu wanda ya sani. Kyautannan ya fi daɗi, babu zancen ama gori ko kuma wani irin kyautan nan yafi kyautan sirri.

Muryana tana da, ah, batta da ƙarfi, tana a hankali ne gaskiya. Amma akwai lokutan da nake amfani da murya mai ƙarfi, akwai lokutan da kuma nake amfani da murya a hankali. Amma dai muryana tana a hankali ne, ko ince tana a daidai daidai. Am, akwai lokutan da in zanyi magana a mutum wanda yake kusa da ni, zanyi magana ne a hankali. Akwai lokutan da kuma in mutum yana, yana matuƙar nisa da ni, zan yi iya ƙoƙari na, na mai magana da ƙarfi yanda zai jini da fahimci kuma me nake cewa.

Eh, ina iya ƙoƙari na wurin kiyaye lafiya na, ehm, ta ɓangaren zama a guri tsaftatacce da kuma, ehm, cin abinci mai, mai gina jiki, abinci da bai ɓaci ba ko kuma abinci da ba zai cutar da ni ba. Ina bin waɗannan hanyoyin kan don kiyaye lafiya na, ehm, gun cin abinci mai kyau, gun zama a gudu tsaftatacce, gun amfani da abubuwa da basu da wani cutarwa, abubuwa da basu da ɗauke da wani cuta ko wani abu, da zama cikin, ehm, gudu tsaftatacce.

Wani lokacin ina zuwa kasuwanci, ina wani lokacin kuma bana zuwa kasuwanci. Akwai rana da nake ɗaukan hutu, akwai rana da kuma zan fita kasuwa. Amma yawanci ma ina fita kasuwa, kamar aƙalla cikin sati ina fita so, so shida ko kuma ince so, so biyar. Bai wuce rana biyu bane wanda zan ɗau hutu ko kuma rana ɗaya ne ma zan ɗau hutu sabida a inda muke kasuwanci ba iya mutum ɗaya bane a cikin wannan shagona mu da muke kasuwanci. Akwai mutane da yawa wanda in baka zo ba wani zai iya maida gurbinka. So muna ɗaukan hutu ne akai-akai ko kuma bayan wasu lokaci a inda muke kasuwanci da muke fita wasu lokaci.

Uhm, ina shara ne. Wannan shi ne aikin gida da nake yi a kullum, ko in ce a ko da yaushe. Ina yin shara, uhm, ina kuma ɗan gyaggyara uhm, wasu kayayyakin ɗaki da suka cancanta a goge su ko kuma a ɗan kikkintsa su. Ina yin shara du a ko da yaushe. Ina shashshare, uhm, akwai wasu ɓangare da a cikin gida nake sharewa. Uhm, wasu ɓangaren kuma wanda yayana ne yake sharewa.

Ina son gidan abinci ne na gargajiya. Ban cika son gidan abinci na zamani ba, inda zan je na samu wato, um, abincikan gargajiyan mu da ake yi yau da kullum a wasu gurare. Um, inda zan je in samu su garau-garau, su, um, ɗan wake, su alale, su masa, su tuwo, su abincikan gargajiya da suke da tarin yawa. Sabida su waƴannan gidan gargajiyan abincin, um, gidan abincin suna da wani, nasu yana da wani sinadarai ne na musamman ba kamar gidan abinci na zamani ba.

Ina amfani da launi na tawada, launi na baƙi, don shi nake amfani da shi. Ina amfani da launi na baƙi saboda ina matukar jan daɗi amfani da shi. Ban cika amfani da launi, ah, na, uhm, wato shuɗi ko kuma, ah, kore ko kuma wani launin ba. Ina amfani da launi na baƙi, da shi nake amfani. Wani lokaci ina amfani da launi na fari.

Ina kallon ma aiki, a, a kan lokaci ne ta wurin san, eh, sa, sa sanarwa da zai tunatar da ni ga lokacin da zan fara aiki kuma ga lokacin da nake so na, na gama wannan aikin ko kuma kafin, ko kuma kafin wannan lokacin nake so in gama aiki. Zan sa alama ta sanarwa wanda zai na tunatar da ni na, na yi aikin a kan lokaci, yanda ba za a samu wani, eh, ɓata lokaci ba ko ba za a samu wani jinkirtawa ba.

Eh, launin jaka-jakata ta kuɗi, um, launi ne na baƙi, um, wani lokaci kuma launi ne mai ruwan ƙwai, ruwan ƙasa ke nan. Amma dai yawanci ina amfani da jakar kuɗi ne mai launin baƙi. Yafi man daɗin sha'ani, yafi man daɗin amfani. Wannan launin jaka ta kuɗi yawanci shi ake amfani da shi, shi ake sayarwa amma kuma akwai wasu kala ma daban daban. Amma dai baƙin na yafi daɗin sha'ani.

Ina zuwa kasuwa rana ta ran Asabar, saboda ranan nan ne wanda banida wani aiki. Na'am rana ce ta hutu wanda ake hutu. Na je ma'aikata, na dawo nayi kwana biyar. Ina zuwa daga rana Litinin zuwa ranan Juma'a. Ran Asabar na gama naga akwai abubuwa da nake bukata a kasuwa wanda zan je wannan ranar Asabar ɗin.

Muna da bokitai da dama a cikin gidanmu wanda na ga a kowanne banɗaki na gidan akwai boket ɗaiɗai ɗaiɗai. Akwai boket a kowanda banɗakin da kuma akwai boket guda biyu, wasu kuma akwai guda uku. Ah, aƙalla dai dake gidan babba ne, um, akwai aƙalla zace boket ashirin da biyar ko sama da haka. Waɗannan su ne ina ga bokitan da dai akwai su cikin gida ake amfani da su suke da kyau. Akwai aƙalla ashirin da biyar ko sama da haka.

Eh, ina son canji a wurin aikin mu, ta wurin biyan albashi ne. Akwai albashi wanda ake biya mu nake son a canja mana, a yi mana ɗan ƙari, a canja mana. Wannan shine abin da nake so, in ga an canja a wurin aikin mu, a ƙara mana albashi, a ƙara mana hutu, da kuma a shirya yana yin aikin a tsatsarashi yanda ba za su samu kuskure ba.

Eh, dangantakar mu da shugaban aikin kamar, um, makocin mu ne. Um, shi ne to, sai ya dauke ni aiki a ƙasarsa. Shi ne dangantakar mu da shugaban aikin. Makocin mu ne, um, a gida. In muka je gida makocin mu ne muna, ni abokin ɗan sa ne ma. Um, shi ne dangantakar mu tsakanin mu da shugaban aikin mu. Ni makotan sa ne kuma abokin ɗan sa ne.

Eh ina zuwa gidan fim wani lokaci, wani lokaci kuma bana zuwa. Akwai fina finai da ake cirewa wanda ba a sake su ba wani lokaci sai dai a gidan fim ne za a gani. To, don su tare da dama ina zuwa gidan fim don naga wannan fimafimai da aka cire wanda ba a ƙarasa cire su ba wanda wasu mutane za su iya gani wanda a gidan fim ne za a fara haska wannan fim din. In aka haska sai kuma aka ƙara sa ranar da za a cire wa kowa kuma zai iya gani a gidan tasha na TV nasu.

Ina kwana ne a kan gado, wani lokacin kuma na ji na gaji da kwanciya a kan gado sai na sauko ƙasa wanda nake kwanciya. Amma ban cika kwanciya a kan ƙasa ba. Na fi kwanciya a kan gado. So tari da dama na kwanta, na kwanta, na kwanta so, na gaji, na gaji sai na ji ya kamata in zo ƙasa. Na kwanta, na kwanta ƙasa wani lokaci na fi samun kwanciyar hankali, wani lokacin kuma a kan gadon ma na mutu karjin daɗinsa.

Eh ina, bawai ina wani ɗan ciki kuka ba, amma hawaye yana fito min lokacin da nake yayyanka albasa. Wasu lokacin, wasu lokacin kuma hawaye baya fito wa ban na kuka lokacin yanka albasa. Wasu lokacin ne nake yi, wasu lokacin kuma ban nayi. Ya danganta da ƙarfin zafi na wannan albasar.

Eh ina, ina sa hannu a sakonnin da za a ɗinka. Wani lokaci kuma ina sa hannu ina karɓi sakonni. Eh, in zan tura ma, na sa hannu a wannan sakonnin.

Amma muna da madubi aƙalla kaman guda, um, guda takwas a cikin gidanmu. A kowanne ɗaki kenan muna da madubi. Sai kuma a falonmu akwai, um, guncin abinci akwai shi ma wannan madubi. Um, shi ne ya kama kimanin, um, guda takwas. Wannan su ne madubai da muke da su a cikin gidajen mu. Amma dai akwai wanda kuma shi madubin ya fashe.

A'a, ban cika, ban cika tafiya da sauri ba. Su tari da dama, umm, baya, ba so nake yi, ba gaggawa nake ba. iNa tafiya ne a hankali. Umm, na, ina gaggawa ne na je akwai sakon da zan karɓa ko aikin da nake so na yi, na yi ko na gama, umm, da na makara to say a wannan lokacin ina sauri, ina tafiya da sauri don na je na ƙarasa wannan aikin da nake da shi yanda zan kammala da wuri. Amma da yawanci nafi tafiya a hankali ne.